To, ina amfani da sabulu wanda ake ce ma yankan ƙusa. Sannan kuma wani lokaci na kan yi amfani da sabulun salo. Wa wani lokaci kuma na kan yi amfani da sabulu, wani sabulu da ake ce wa sabulun Ghana. Shi ma na kan yi amfani da shi duk da yana da kamanceceniya da sabulun salo. To, ya amma ana ce mata Ghana soap. Na kan yi amfani da ta. Sannan kuma akwai kuma, uh, wata sabulu da na ke amfani da ta irin na leda dinnan. Kuma na kan yi amfani da ita wanda mene ne sunan nata ne? Ah, Supreme. Yauwa ina amfani da Supreme, wata 'yar leda haka. So! Tanaa nakan yi, wannan ina amfani da shi ne wurin wanka. Amma kamar su wancan sauran kamar sai sabulun salo shi ma na yi amfani da shi wurin wanka. Amma kamar irin shi yankan ƙusa dinnan shi kuma wannan sai dai kamar wanki, wanke-wanke duka na kan yi amfani da sabulu. Ina amfani da sabulu sosai gaskiya. Ah, wannan a taƙaice ƙajarcce masalci kenne. Eh mana.